Kwarai ma kuwa wayata tana daidaita haske da kanta, wato abun da ake kira da Turanci Adaptive Brightness kenan. Idan na shiga wuri mai haske sai wayana ya rage haske da kanshi, oh sai ya ƙara haske da kanshi. Idan kuma na shiga wuri mai duhu, eh sai ya eh rage haske da kanshi kasancewar ni da kaina in ma naga waya baya da wannan rage haske da ƙarawa da kanshin, ina zuwa in nemo sha'adi inda yake yin ƙara in sa in kunna shi. Saboda gaskiya idan na shiga wuri mai duhu bana so in ga waya yana da haske sosai.